Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida, saboda idan zan shiga ɗaki nakan cire takalmi, ko kuma idan zan hau kujera nama ina cire takalmi. Saboda bana hawa kujera ko gado ko shigar wani wajen da takalma, shi yasa nake cire takalma a gida.

Yaya kake karbar baƙo? Ina karɓar baƙo ta hanyar tarban Shi, na bashi ruwa, na bashi abinci idan ya zo lokacin abinci ya sauka. Idan abinci bai sauka ba lokacin, nakan bashi ruwa tukunna sai mun jira har abinci ya sauka. In kuma lokacin ba a ɗaura ba, in ya zo na bashi ruwa, na bashi abin da ya kamata, sai in zai jira a ɗaura abinci har ya dahu sai ya jira sai mu zauna muyi fira sosai kafin har lokacin tafiyar shi.

Wane irin yanayi ka ka fi so? Yanayin da na fi so shine irin wannan wedar da muke ciki, shine lokacin sanyi. Saboda lokacin sanyi, gaskiya bana takura sosai. Saboda nakan fara wala, saboda zafi yana damu na shiyasa na fi son wannan lokaci. Na son wannan yanayin sosai.

Wane launi ka ka fi so? Launin da na fi so shine rawaya, saboda yana mun kyau sosai. Saboda launin yana mun kyau sosai. Saboda shi mafi yawancin kayana ma su ne. Hatta ɗakin da nake ciki akwai launin rawaya a ciki.

Wane irin tsintsiya kake amfani da shi? Tsintsiyar da nake amfani da su guda biyu ne. Ina yin amfani da tsintsiyar laushi sannan ina yin amfani da tsintsiyar kwakwa. Tsintsiyar laushi akan share cikin ɗaki da ita. Ita ce ta sharan cikin ɗaki. Ita kuma tsintsiyar kwakwa ta sharan waje ce, tsakar gida.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? Lokacin da nake wanke kayayyaki kaman irin ƙarfe sha ɗaya na rana, ranar Lahadi. Ranar Lahadi na kan tsaya na yi wanke wanke, lokacin aiki ya ɗan ragu bani da aiki sosai. Saboda to dama ni ba wani ma'aikacin gwamnati bane ko na wani kamfani, ni ma'aikacin hannu ne.

Yaushe kake cin abincin rana? Ina cin abincin rana da misalin karfe 1:30 na rana. Shine lokacin da nake cin abinci saboda bana karyawa da wuri. Shiyasa har nake kaiwa wannan lokacin ba tare da na je yinwa ba.

Wane irin kiɗa kake son ji? Kiɗan da nake son ji, shine kiɗan asharalle. Saboda idan ana kiɗan asharalle, zan ji jikina hatstsima yake yi. Saboda ina son kiɗan asharalle sosai. Ina jin daɗin shi sosai, kiɗan da na fi so ke nan.

Wane kayan marmari aka fi so? Kayan marmarin da na fi so sune ayaba, tufa sai kankana. To ina son wannan kayan marmarin sosai. Ina son su sosai gaskiya. Musamman ma idan aka ce tufa da kankana.

Yaya jadawalin aikinku yake? A'a, mu bamu da wani jadawalin aiki saboda aikinmu duk sanda ya samu a lokacin muke yin shi. A yanzu wannan maganar da nake yi, in aiki ya samu zan tashi na je na yi saboda aka bamu da wani jadawali. Iya dai abin da na sani duk sanda ka je ƙarfe biyar zuwa biyar da rabi za ka tashi.

Wane apps kake amfani dasu sau da yawa? Apps ɗin da nafi amfani dasu sau da yawa ba sa huce apps ɗin famfe, sai na Facebook, TikTok, sai kuma wannan na salansiyo ɗin. Su ne apps ɗin da nafi amfani dasu.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya Asali ma yanzu inda nake ruwan rijiya ne. Gidan mu ma ruwan rijiya ne. Dan haka da shi ma muke amfani sosai. Dan mu bamu ma da ruwan famfo. Yankin mu ma ba ruwan famfo gaba ɗaya da ruwan rijiya ake amfani, sai kuma wanda sukayi borehole.

Yaya kuke kula da gashin ku? Yanda muke kula da gashin mu ta hanyar wankewa, tajewa, han brush ina, mai brush sai kuma an lokacin askewa yi aje a aske. Ta haka muke kula da gashi. Ha kaɓa wata hanyar da nake kula da gashi da yafi wannan.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Hmmm ofis, ni ban da ofis, sai dai in an kira ni aiki nan ne ofis dina. Abin da nake fara idan na isa wajen aikina, nakan canza kaya, sannan na tambaya irin aikin da za a yi sannan kuma ina kayan aikin.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Kina cin abinci ne a wajen masu saidawa? Saboda wajen aikin mu in muka je, duk in na kira ka je aiki za ka duba ka ina ne yafi kusa da kai inda masu abinci suke. To sai ka duba wajen idan abincin yana da kyau, sai ka ci abincin a wajen.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Kaga idan nace zan faɗa, gaskiya na yi karya. Saboda ni kaina ban san sau nawa nake amfani da waya ba. Saboda ni idan ina da caji, wata rana waya ma sai ta wuni a hannuna, indai ba aikin da nake yi. Nawa kaga? Ba zan iya faɗa muku cewa sau nawa nake amfani da waya ba. Waya tana daɗewa a hannuna sosai.

Yaushe kake cin abincin dare? Ina cin abincin dare ne da misalin ƙarfe takwas da rabi na dare a lokacin da nake cin abincin dare, saboda idan na ci abinci a wannan lokacin, to zan kai kusan irin goma da rabi sha ɗaya kafin na kwanta, shi ya sa na ke ci takwas da rabi.

Wane fure kaka fi so? Furin da na fi so shine wani fure yana nan me kama da umbrella. To ina son wannan furen sosai. Fure ne mai kyau kamar umbrella zakaga yayi yana bada inuwa kuma gakan shi sosai.

Yaya teburin ku a wurin aiki yake? A'a, ni fa bani da teburi Tebur dina irin ƙaton nan ake mun, wanda zan riƙa bin da ɗan rodi, saboda aikin rodi nake yi. Eh, irin shi ake mana irin ƙaton nan, asa tumbobi da three by three. Ai mai turki.

Wani irin fim kake son kallo? Fim ɗin da nake son kallo fim ɗin Indiya amma wanda aka fassara shi zuwa harshen Hausa. Ina son kallon irin fina-finan nan sosai. Fim ɗin Indiya ba wanda aka fassara shi zuwa harshen Hausa musamman ma ace na bincike irin shi nake so.